Ni a cikin shekara gaskiya, na fi son ƙarshen shekara. To na fi son ƙarshen shekara ni gaskiya saboda yawanci a ƙarshen shekara ne na ɗan fi samun kuɗi kuma na ɗan fi yin abubuwan da suka dace. Ƙarshen shekara babu zafi, lokaci ne na ɗan sanyi sanyi kuma ni garin da nake gaskiya yawanci ba a zafi. Daddare wannan shekaran da ya wuce na dubu biyu da ashirin da biyar, sanyin bai taho da wuri ba an ɗan yi zafi. Amma dai yanzu haka, sabuwar shekaran da aka shiga sanyi ya taho sosai. To gaskiya ni na fi son ƙarshen shekara saboda yanayin yanda yake zuwa da shi, abubuwa za su yi, za su ɗan yi araha musamman, ah, ƙarshen Nuwamba da farkon Disamba. Duk irin wayanan abubuwan su ne suka fasa na fi son ƙarshen shekara.

Da safiya ya danganta da abincin da na samu. Amma yawanci gaskiya na fi son in sha shayi, kodai in sha kofi, ko in sha, eh, ganyen shayi, ko kuma in sha ganyen shayi da madara, ko kofi da madara, ko kuma in sha, eh, Milo da madara da kuma sai in haɗa da biredi. To wani lokacin kuma nikan ci, ni kan ci noodles, wato indomie noodles, eh, wato taliyan yara ke nan da Hausa. Eh, wani lokaci in haɗa da ƙwai, wani lokaci kuma ban haɗawa da ƙwai. To ya danganta. Akwai lokutan da ma, a har ko shinkafa idan na samu ina ci. To ya yi danganta da yanayin abin da nake so a wannan lokaci.